Yaya kake tafiya zuwa wurare? To tafiya wurare ya kama a bisa inda zaka je. To amma sau da dama yanayin tafiya na kwananan, tafiya ne wanda nake yi da mota. Wato taksi kenan balle musamman inda zanje wajen aiki to zaka na kama manya, na hau taxi, naje inda zan je, kuma zan dawo haka. To wani sa'in kuma akwai abokina me babur, wanda shi da babur ɗin shi za mu je, duk inda ya kamata mu je.

Ana iya busa saki, tab saki yayi shima wato yaya mutum zai ta buɗe saki kuma haka na iya buɗe saki dai amma dai saki ba abun da ya kamata mutum ya dinga yin yi bane. Ba abun da ya kamata ce mutum ya buɗe ba. Amma buɗe saki gaskiya ina yinsa kuma ina yi sosai amma dai ba abun da ya kamata ce namiji ya yi bane.

Kana tsayan safa kullum? To me zai sa in siya safa kullum. Ina dai siyan safa a duk lokacin da na buƙata saboda safa yana da matuƙar amfani kuma shi ake sawa cikin takalmi. To tun da takalmin da na puso takalmi sau ciki ne, ka ga dai ba yanda na iya dole in dinga sayan safa. Amma ba kullum nake siyan safa ba, ina siyan safa ne a duk sanda na buƙata. Biyu, uku, biyu, uku, biyu, uku haka nake siyan safus.

Kana rubuta kashe kuɗi aiki? Eh gaskiya wannan shine ake ce ma budget ko? Ina rubuta wa saboda ni mai karɓan albashi ne. Shi kuma albashi ba a kashe shi ka kai zuwa ake atsara yanda za ka kashe shi. To shi yasa nake rubuta yanda zan kashe shi kullum ko wani lokaci ina ƙoƙarin in ajiye shi inga ya yake.

Da shugaban aiki, wato wurin aikin mu dangantakar na da shugaban aiki yana da kyau. In kana da dangantaka mara kyau da shugaban aikinka especially irin Indiya wannan da muke aiki da su, za ka samu matsala aiki kuma za ka samu matsana. To amman dai kana aikin ka da kyau kuma ba ka rena mutane, za ka samu dangantaka mai kyau. Kuma irin wannan dangantakar ne na samu da su wanda kuma ina jin daɗin aka a kowane lokaci.

Kana iya kunna wuta, wuta wane iri? Akwai wuta daban daban, akwai wutan NEPA, akwai wutan gas, akwai wutan fitila, akwai wutan kandar. Duk wadda kake magana ina iya kunna wa saboda ni ba ajebo bane. Na girma a ƙauye, dan haka duk waƴannan wutacen na iya kunna su. Wuta ma kam in na dutse ne ma in kukayi magana wannan ma zan iya kunna muku. Wato mu zaman mu a ƙauye, ya zaman mana alkhairi gare mu don komai mun iya kuma muna ƙoƙarin namu.

Wane irin wasa kake fi so? Wasa akwai su daban daban. Akwai wasan irin Hausawa, dambe, akwai irin na Yarbawa suna cewa ijakade, akwai na Fulani wanda ake ce ma kare. Ta amma ni wasa wanda na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Wanda zaka buga ka ji daɗi abokin aikin ka shi ma ya buga ya ji daɗi. Wannan wasan ita ce wasa mai kyau, wasa mafi sauƙi kuma. Saboda kuna da yawa. Wasa ne kuma da ke haɗin dangantaka sosai tsakanin masu bugata, ka ga kun zama kamar 'yan uwa kun zama jini ɗaya.